Gaskiya, inda nake abubuwa na daban ne da inda mutane suke na su. Mutane suna yin tambaya akan wannan abubuwan, amma ba na cika kula da su saboda ban da wani amsa ɗin za ba su.

Toh gaskiya akwai bambanci tare da kuka gaya mu amma idan zan ƙara muku bambancin, zai iya ɗaya har kuri ban baɗa ansan ba.

Ni gaskiya ban iya jagorar mutane ba gaskiya. A makaranta, an bani, an bani wajen wai dinga jagorar mutane. Guduwa nakeyi saboda gaskiya, abin na da wahalan yi. Gaskiya bazan iya jagorar mutane. Ba ban gama jagorar kai na ba, wani zan jagora.

Ina yawan cin ci da cokali, kuma ina ci da hannu wani lokaci. Idan inacin tuwo, ko abincin da yakamata inci da hannu inaci da hannu, maybe inacin abinci kaman shinkafa haka ina ci da cokali.

Eh gaskiya harshen Hausa yana akwai su daban-daban amma wanda na iya shine wanda muke magana yanzu. Akwai Hausa daban-daban ban ma san sunayen su ba amma ina ganin mutane suna faɗa akwai Hausa ta bakwai.

So akwai abubuwa da wadanne yake isa international yayin da abubuwan cunko amma ni gaskiya bari yace muku ga abin da ya sace yiwa kuma ga abin da ya saba a yiwa. Haka abubuwan suke kuma ni ban soan amsan ba gaskiya.

Toh gaskiya irin takalman da nake so shi ne wanda zai iya riƙe ƙafa na. Wannan nasa bazan faɗi ba da wanda baya riƙe kulle ƙafa na duka. Irin takalmin da nake so.

A'a ni bana jiya borkonu mai yaji, bana son borkonu saboda borkonu na bamu mutane olsa kesa bana ci borkonu mai yaji ko kuma ci abinci mai yaji.

To, gaskiya akan abunda nake barci da shi. Aka gudu da suwa barci aka gude na da, da waje ce barci aka gudu bi mai daɗi. Ina kan matashin wuya amma ni bayamin daɗin barci.

Toh gaskiya kanwannan bansan mai zanfa da ba sabo da shi. Ina nan da ban da ban ne kuma mutane da yawa suna yawancin magana a kanshi kuma bana yin bada amsa a kanshi.

Da an tambayani zancen gaskiya, na fi son toso da tuwo ya fi rike ciki. Amma ka ga shinkafa, shinkafa baya rike jiki. Shinkafa na mutane na abincin cin gayune bana rike jiki ba haka yasa ba na son shinkafa.

A'a, ba na iya rera waƙa saboda ni ban iya waƙa ba. Kuma ban da muryan waƙa idan an tambaye ni ina rera waƙa zan ce a'a, gaskiya ba na rera waƙa ban san ma yanda ake rera waƙa ba.

Oh ta tamba kun tambayeni yaya sha'ani na yake sha'anina yana nan kaman yanda yake, ba wani abun ne me kyau ba. Daidai yanda wasu mutane suke sha'ani, ke ni haka nake sha'ani su da, ban da wanni.

Akwai abubuwa da yawa da suke sa mutane dariya, wasu na su kallo, wasu na su wasa, wasu na su faɗa. Akwai su daban da amma, abun da yake sa ni dariya yake baya ciki. To yanzu na ga abun da yake damuna, abun da yake sa ni dariya yake nani.

Toh yanda muke bada saƙo, yana nan daga round about wani lokaci mu bada ta waya wani lokacin kuma muna rubuta saƙo a paper mu turawa mutane sukai inda muke rubuta saƙo yana nan daban-daban gaskiya kuma yana nan, yana nan ko da.

Wajen da nake ajiye hotunan wayana, zan ce na ajiye su a galari ƙinani, don ba galari bane ba, bawon wajen da nake ajiye hotunan wayana. Mutane suna tambaya na yadda nake ajiye wayan hotuna, zan ce gaskiya wajen da nake ajiye wa, saboda akwai mutanen da yawa da suke so.

A gaskiya, zance a game da wannan bansan amsan ba, kuma bazan iya ba da amsan ba. Mutane dayawa sun tambayeni amma, amma bana iya basu amsan saboda abin gaskiya zan ce ina nan da abin game da abin da ake koya min ko kuma abinda n abin da na iya.

Eh ina yawancin kullum kunna Bluetooth ɗina kullun saboda ina da jam box kuma ina da Bluetooth. Da nake amfani da shi jin waƙa. Su suna taimaka min. Sanda waya na bai da ƙara. In na connection ɗin su zai sa waya. Waƙa na yayi ƙara sosai.

To gaskiya to, gaskiya akan kuma ba shi bane haka. Sun da akwai su suna nan daban daban, mutane sun tafi ni. Amma inda nake yin nawa gaskiya zan ce a cikin Hausawa na daban ne.

A'a gaskiya, wa na iya wani rufe wa da wa shi saboda abin ban mamaki bi da da'irar kewa kuma ban ma san shi ba, ban ma san me ma'anar shi ba. Amma tun da an tambaye ni, zan ba da amsa.

Toh gaskiya kawai na zai iya cewa gashi namba ko kuma bashi bane, saboda suna nan daban-daban mutane da wasu na yawan tambayar mun, an tambayar mun a kan waye na abubuwan ma bama iya basu amsa, saboda bamu san.